Abincin da na fi jin daɗin sa shine, farar shinkafa da wake da taliya a haɗe kenan, a ce da ɗan nama a gefe da salak. Wannan abincin yana bani daɗi matuƙa sosai. Idan ba wannan ba, to ka samo mun kamar tuwon shinkafa haka shi ma yana min daɗi gaskiya.

A a bana rera waƙa lokacin wanka. Hasalima ban cika magana ba idan na shiga banɗaki gaskiya. Abin da nake yi nakan yi shiru in yi abin da nake yi gaskiya. Ba na rera waƙa a banɗaki ko kuma idan na shiga wanka banayi. Wannan ba halina bane gaskiya.